Ina son zuwa hutu, England, America, Saudiyya, ƙasa mai tsarki kenan shine ma farko ya kamata. Du wannan wuraren ina son zuwa mutun ya je ya buɗe ido ya ga me duniya yake ciki.

Kullewa kai? Chab kulle ƙofa kai. Sai da kulle ƙofa. Sai ka kulle ƙofanka shine ka kare kanka, ka kare dukiyanka kuma ka nemi Allah kai ma ya kare ka ke nan. Eh ina kulle ƙofa na kullum. Inzan fita zan kulle koko, in zan yi barci zan.

Eh toh wani sa'in ba, ba ko da ya bushe ba. Gaskiya jifa jifa ne. Ba wai kullum ba. Ba wai kullum ba ne zan sa aljihu na, zan riƙe aljihu a'a.

Eh na kan iya rera waƙa, waƙoki kala kala ma. Eh zan iya yi kuma na iya yi. Eh kawai dai ba na yi ne amma na iya. Zan iya kuma. Eh ba na yi ne ba don wani abu ba kawai ban ɗauke shi wani abu bane ne.

Kai ina son dafaffen ƙwai, ina son dafaffen ƙwai. A saboda ya fi ma amfani a jiki. Eh da shi da ɗan cikinsa wannan ɗanyen ruwan dorawa ruwan dorawa yolk kenan a turanci yana da daɗi, yana da daɗi sosai.

Eh ina so in zama babban attajiri, babban attajiri mai a adalci kuma da wannan kuɗin nawa in ne mi aljana fiddausi da shi. Eh inason in zama babban mutum inaso in zama mai temakon jama'a, sabado Allah kuma.

Eh nakan kunna tsaron batir, yayin da muke ɗan wahalan wuta. Haka dole zan kunna saboda batirin waya na yayi lastin ya ɗan jima ya daɗe mini. Eh shine.